A da dai ana sadarwa ta. Ta wannan ta ziyartar mutane, kuma ta wasiƙa. Za a iya tura wasiƙa ma mutane. Amma yanzu ana amfani da waya, wayoyi, ta WhatsApp, ta Facebook, Instagram da sauran su.

A garin Zariya, ni ina alfahari da nuna waje biyu ne, da tsaunin Kufena da fadar Zazzau. Dutsen Kufena wuri ne mai tarihi kuma yana da ban sha'hawa saboda yanayinsa. Fadar Zazzau kuma tana da muhimmar, eh, rawa a tarihin masarautar Zaria, Zariya.

Gaskiya bansan abubuwa da yawa game da sisi ko kwabo ko dollar ba Hadeja a bakin iyaye ne suna magana, a'a da kuɗin da muke amfani da shi sisi ne da kwabo da dala. Abin da na sani game da shi ke nan suna yawan, yawon ta yin magana.